Kwaraima kuwa ina kare waya ta daga ƙwayar cuta, wato abin da ake ce ma virus ta turanci, sabida a ko da yaushe na kan yi ƙoƙari, in sabunta abubuwan da ke cikinta. Hakan yana ƙara taimakawa wurin abin da ya shafi magance waya daga ƙwayoyin cuta na virus. Wannan shi ne abin da nake.

Abincin da na ke ci da safe ina shan tea da biredi. Wani lokaci na kan ci danwake, wani lokaci na kan sha koko da ƙosai. Wani lokaci kuma a kan ɗumama mun tuwon da ya rage da daddare, da safe a ɗumama mun inci. Wannan shi ne abin da ya zamto na ke ci da safe.

Ƙwarai ma kuwa. Ina z, duk inda zanje na kan zaɓa naje wannan wurin da wurwuri sabida haka, yana ɗaya daga cikin nuna muhimmancin abin da za ka yi, ka halacci gurin da wuri. In makaranta ce ka ziyarce ka halacce ta kafin ɗalibai su zo. In gurin aiki ne ka halacce shi kafin lokacin aiki yayi. Wannan yakan ƙara sa ɗaukaka da kuma. A dinga ganin ƙwazonka akan wannan aikin naka.

Lokacin da na fi so na shekara shine lokacin da ake gudanar da azumin watan Ramadan. Haƙiƙa ina samun nishaɗi da kuma kwanciyar hankali a wannan lokaci. Lokaci ne da bawa zai yi gana da Ubangijinshi, ya bauta wa Allah yanda ya dace, ka nemi kusanci zuwa ga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duk acikin wa'innan kwanaki na, abinda ya shafi Ramadan.

Ina amfani da man shanu, sanan ina amfani da abin ya shafi manja, sanam ina amfani da man gyada, wato man kuli na gargajiya da ake amfani dasu wurin girki. Duka wa'inan na kan yi amfani dasu a koda yaushe. Amma na fi amfani da abin da yake man kuli ne sabida yakan ƙara wa girki ɗanɗano da kuma daɗi.

Gaskiya bana son cin abincin titi, sabida baya ɗaya daga cikin mutuncin da mutane za su din gama kallo da shi. Ko da misali ka sayi abinci a kan titi to bai kamata ka ci shi a kan titi ba, sai ka kama wani guri na musamman. Ka ware domin cin wannan abincin. Wannan shine ra'ayi na akan abin da ya shafi cin abincin titi.

Ƙwarai ma kuwa ina tafiya kasuwanci sabida da kasuwancin ne nake samun abunda zan rayu dashi kuma kasuwanci sana'a ce wacce tanada asali dantun a zamanin Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akwai kasuwanci, siya da siyarwa. Kuma a koda yaushe mutum ya yi fatan sa alkhairi a cikin kasuwancin da yake aikatawa. Sabida abune wanda yake da sirri da kuma rufin asiri a cikinsa. Haƙiƙa kasuwanci sana'a ce wacce ya kamata mutum ya rungumeta, sabida za ka sami ƴancin kanka.

Ƙwarai ma kuwa. Ina amfani da ajiya a yanar gizo domin idan muka duba a yanzu shi duniya ta fi karkata a kai. Saboda duk wani abin da zai zo na zamani to kai ƙoƙari ka riƙi wannan abin hannu bibbiyu haka shi zai sanya ko da wannan abin ya samu nasara ka zama ɗaya daga cikin mutanen farko wanda suka ci wannan nasara.

Abincin da na fi so a cikin abincin gargajiya shine dambu, da ɗan wake, da kuma wani abincin da ake ce ma dawa da wake. Duk wa'innan abinci ne wanda suke da muhimmanci. Sannan ina son shinkafa da wake da mai da yaji. Hadda ganye, sabida yana ɗaya daga cikin abincin da yake Hausawa suka fi ci. Tun balle ma ace idan ka je garin Kano.

Ƙwarai ma kuwa ina lulluɓa da bargo, tun ma balle ace idan lokacin sanyi ya shigo. Haka yakan bani daman da zan ji ɗumi a cikin jikina. Sannan kuma mafara kai na daga faɗawa cikin tari da mura, saboda sanyi yana da illa a jikin ɗan adam. Wannan shine ra'ayi na dangane da abin da ya shafi, aa lulluɓa jiki da bargo.

Eh, ina koyan yaren Larabci sabida yaren Larabci yana ɗaya daga cikin yareka da yake da tsari wanda ya fi duk sauran yareka sabida da shine aka saukar da littafin da babu kamar shi. Shine littafin Alkur'ani mai girma. Kaga kuwa koyon wannan yare ya zama dole a gare mu.

Ƙwarai ma ko, zan iya ɗaura ƙulli. Indai ya zamto cewa ƙullin ba wai an ɗaure shi tam-tam ba. Sannan ba zan iya ɗaura ƙulli ba. In ya kasance hannuna babu ƙumba. Domin ita ƙumba takan taimakawa ɗan adam wurin janyo wani ƙulli da akayi. Ba tare da ya samu wata matsala ba. Wannan shi ne a taƙaice.